Nawa ruwa kake sha kullum? Ni mai shan ruwa ne sosai. Wani lokaci na kan sha ruwa har lita guda biyu a rana. Don na san cewa ruwa yana da kyau don gina jiki, shi ya sa ni ke shan ruwa da yawa.